Bana son riƙe kuɗi a hannu, so ni kam bar kuɗi a cikin banking app na. Wurin ne na fi son kuɗi. Duk abin da na so je yi, sai na je in transfer musu kuɗin, in karɓa abin da na so.

Na fi son wanke kayayyaki da safe. Na tashi son wanke da safe kafin in yi tashi in fara aiki. Nakan so in wanke duka kayakin da ina so. Ina da shan wanke kafin in tafi gida. Ina so in wanke duka abin da na so wanke, ko kwanoni ne ko kaya ne ko ɗaki duka ina fi so in yi shi da safe.

Eh ni ina son sa hula. Hula wanda ana sa yana, yana, yana, yana kallon gaba. Hular ne na fi son sa. Kuma na son sa lokacin sanyi kuma nakan sa hulan sanyi saboda in tare sanyi daga, daga dameni a kai.

Ina, ina dafa kwai ina so in dafa shi yayi duka duka yayi karfi. Wancan ne nafi so, amma wani lokaci da ina dafa shi ina son bar cikin gidan don yayi danye danye kadan, yayi danye danye kadan duka wancan malamci.

Ni dai hannun da ina fan da ita hannun dama na ne, aifa ni ina amfani da hannun dama na ne, kome zan yi dai ina amfani da hannun dama na ne. Ban iya amfani da hannun haguna sosai ba.

Launin da nafi so shuɗi ce. Ko zan saya kaya ko in na so in sa fenti a ɗaki, shuɗi ne nake amfani da shi. Amma ina son baƙi, ina son fari amma wanda dan duka a cikin dukansu shuɗi.

Kullum, ko da rana na tashi bacci nakan yi addu'a kuma kafin in je bacci kuma da dare ko da rana nakan yi addu'a. In na samu abinci ko kuma ban sha nakan yi addu'a kafin ci saboda na yarda Allah na nan kuwa Allah ne zai taimake ni ya cece ni da duka abun da yana nan a rayuwa nan.

Eh, lokacin kullewa aiki ya yi kuwa ban gama aikin da ya kamata in yin na ranan ba. Nakan yi tsaya bayan lokaci in kamala aikin da na fara saboda in ban kamala ba zai iya shafi aikin da ya kamata in yin gobe.

Na fi son kuzari sa kuzari da safe saboda da safe in na tashi ina da dankarfi sosai. Amma da yamma kuma lokacin da na ƙare wansu aiki ina yakan gargaɗi. So sa kuzari na zama damuwa. So na fi son kuzari da safe.